Amfani da, kana amfani da mataimakin murya domin sanadar da zance ko magana. A turanci suna kiranshi loudspeaker kenan. Shi ana amfani da shi a wurin taro da ba jin mutum ka yi magana a ji ka sosai.

Kana miƙe jiki da safe, ma-ma-ma'ananshi shine ka motsa jikinka, ka miƙe, stretching kenan da turanci, zaka ɗan mimmiƙe domin lafiyan jiki. Lafiya haka, jiki ya kamata ana mimmiƙe shi domin a samu ayi aikatau masu kyau. In ba haka ba jiki zai yi tsami ba za a yi amfani da shi ba.

So nawa kake yanka farce? Tambayan da ake nan shine in English how many times you cut your nails? Ina yanka farce na kowanni sati. Ran Alhamis, in nai wanki, zan yanka farce na domin tsabta. Ina ran Alhamis in na ɗibo kaya na, na gama wanki da safe. Ina gama wanki, zan yanke farce kafun wanka.

Abun da nake tunawa daga yaro shine lokacin da muke yara muna wasan banza, muna yin wasan banza. Amma yanzu ka girma wayo ya shiga jikinka In ka yi wasan banza za ka ji ciwo. Ba sai ma an gaya ma ba jikinka ya gaya ma. Masu iya magana su ka ce wanda bai ji bari ba zai ji oho.

Eh to gaskiya zan iya daure ƙulli amma a ko wanda in yi ma ƙulli ba za ka tashi ba fa. So ƙullikan a ko wanda musamman ya dage ya ma ƙulli a ciki zai rata shi amma in yaro ne ɗan shekara goma sha ɗaya ka ma ƙulli za ka iya shanye shi.

Kana buga rubutu da sauri shine ina jan rubutu da sauri. To dai, indai muna class, teacher yana jan rubutu da sauri muna bugawa da sauri. Amma dai indai yana ja kaɗan kaɗan, dole za ka ja kaɗan kaɗan. Ni dai ina jan rubutu da sauri don sabida bana son ɓata lokacina faka faka nake jan shi kawai.

To ina cin salad, salad ai kowa ma na ci dai a gidan mu, shi dai in ka haɗa da shi ɗanbun salad yana da daɗi. Ina cin salad ai, salad aba salad nawa-nawa ne, ba yawa ai idan zaka yanka shi aka sa shi da garau-garau daɗi yake da shi.

Abin da nake fara yi in na isa ofis shine to dai shago ni nake zuwa. In ka shiga ofis da farko, za ka fara goge tebur, ka zauna, sai ka duba in akwai aikin jiya ka ƙarasa. In babu aikin jiya, to aikin za ka jira aiki ne daza ka fara yi.

Toh dai lift dinnan dai ita ne nafi so. Domin saboda bashi da wuya. Matakalan nan sai kana yi kana ɗan kana taka taka taka taka taka. Amma ga na matsaya lift dinnan idan ka shiga lift. Yafi daɗi. Lift yafi.

So yanzu dai a recording dai waya nake amfani da shi, amma dai akwai laptop dina zan iya aiki da shi. Da wayan ya fi sauki don sabida shi ko a ina za ka iya kifawa kana aiki.

Eh, a gida muna cire takalma kafin mu shiga dan sabida rashin tsafta ne shiga gida da takalma. Ba a bar mun mu shiga gida da takalma.

Gaskiya nafi son miya da zafi zafin shi, danda sanyi baya da daɗin sha.

Ina yin wanka sau uku a rana, da safe kafin in fita, da rana in na dawo daga makaranta ko dai inda na fita, sannan da yamma kafin in kwanta da daddare zan watsar wa in yi wanka.

Eh kam gaskiya, in dai ban yanke farce na ba, wata sa'i ina cije farce. Ne sabida yana, ya, yana so ya bi jiki amma ina bari. But gaskiya kam ina cije farce.

Ina ajiye takardun aikina a cikin durowa ne ko kabad, ko kuma waɗansun da zanyi amfani dasu gobe ina ajesu akan tebur.